Eh, ina iya sayan kaya a yanar gizo amma na fi so in ga kayan da na gani da kai na kafin in siya. Wata sa'in kaya a yanar gizo bai cika kyau ba. Na fi so sai na ga kaya yayin mun daidai kafin na siya.

Nakan wanke tufafina sau biyu sai in sa ruwa a ɗaure. Aƙalla na ka yin wanki sau biyu a sati. Duk sanda, zanyi wanki sai na wanke zufana kusan sau biyu sai in daure da ruwa na shanya shi.

Abincin gargajiyan da na fi so shine dambu. Na fi son dambun da ake yin shi da kus-kus. Zan samu zogale na, da kus-kus, da kayan miya, sai na kwaɓa sosai na saka shi a madambaci. Na turara shi. Yana da daɗi sosai.

No, a'a ban cika son cin abincin titi ba. Na fi son in dafa abincin da na ci da kaina musamman ma idan zan yi tafiya. Da a kan na sayi abinci a titi gara na sayi ko snacks na ci.

Mafi yawancin lokaci nakan shaƙata lokacin hutu ne in danna wayana ko kuma in duba wasu littafi a kan wayana na dinga sauraro, amma dai mafi lokaci nafi shiga manhajan yanar gizo na dinga duba abubuwan da suke faruwa.

Dangantakana da maƙwabtana yana da kyau sosai. Mafi yawancin lokaci 'ya'yansu suna shigowa gidana. 'Ya'yan maƙwabta na gaba kusan gabaki ɗaya su da.

Tufafin da na fi so, na fi son tufafin atamfa musamman idan aka ɗinka shi da doguwar riga. Ina son tufafi sosai. Ina son atamfa. Ya fi mun kyau idan na ɗinka shi da doguwar riga.

Eh nakan rera waƙa, ina son rera waƙan Hausa. Na iya rera ta kaɗan kaɗan amma wanda nake ji nake rerawa ba wai wanda na ƙirƙira da kaina ba. Idan mutum ya yi, zakan iya rera wanda kayi.

Eh ina cire takalma na a gida. Akwai wanda nake yawo da shi a cikin gida ko kuma wanda nake yawo da shi a waje. Wanda nake yawo da shi a cikin gida bana cirewa saboda sanyi dai na shiga kafafu na.

Na kan ci abinci da safe. Abincin da na kan ci da safe shine soyayyen dankali da shayi ko kuma soyayyen doya da shayi ko kuma fanke wanda ake kwaɓa shi da fulawa. Wata sa'in ma har ɗan wake.

App ɗin da nake amfani da su da yawa nafi amfani da Facebook. Nakan yi amfani da TikTok kuma nakan shiga Instagram. Shine app ɗin da nake, da nake amfani da su sosai a ko da yaushe.

Na fi son shayi a kan kofi, musamman shayi da aka haɗa shi da kayan ƙanshi, citta, gadon fari na aana'a. Na fi jin daɗin shan shi.

A'a bana zuwa gidan fim, nakan zauna a gida a kalla fim in da nake so. Ban cika son zuwa gidan fim ba, saboda bana so.